Na fi son launin ja. A kodayaushe launin ja launi ne wanda adda ban sha'awa kuma ina matuƙar son shi. Akwai tushen naga launin ja yana sa ni farin ciki kuma yana jin daɗi sosai idan naga launin ja. Launin ja wani abu ne wanda nake so kuma yana sa ni farin ciki kuma ina buƙatar shi. A kodayaushe aka bani zaɓi ina zaɓan launin ja ne.

Ina cimma manufar tallace-tallace. A kodayaushe in na sa talla ina samun nasara kuma ina samun sa'a. A kowane kasuwanci idan babu talla to kasuwancin ka ba zai ci gaba ba. Amma idan kana sa talla yadda ya kammata za-za ka ƙara samun masu buƙata kuma za ka ƙara samun masu ganin kayan ka. A kodayaushe talla ita ce mabuɗin sana'a.

Na fi son lokacin azahar. Wannan lokaci lokaci ne wanda mutum zaije ya yi sallah, ya samu natsuwa kuma ya samu wuri ya zanna ya huta. A duk lokacin da ka je ka yi aiki, azahar ta yi, za ka je ka yi sallah kuma ka samu ka zo ka huta wannan lokacin kamin la'asar ta yi. Idan la'asar ta yi, za ka tashi ka yi sallah sannan kuma ka sake ci gaba da wani aiki.

Eh, a koyaushe na tashi da safe ina miƙe jiki. Miƙe jiki wani abu ne ta al'ada wanda duk mutum ya yi kwana ya tashi ko kuma ya yi aiki ya gaji, zai kama miƙe jiki. Wannan miƙe jikin yana ƙara inganta ƙarfin jikin mutum kuma mutum zai ji daɗi sosai. Zai ji duk wata gajiya da ya yi ya huce ta.

Ina haɗuwa da abokan ciniki na ne ta hanyar wurin kasuwanci na. A ko da yaushe ina jajirce wa ina zuwa wurin kasuwanci na a kan lokaci ta yadda duk wani abokin kasuwanci na yaje zai same ni a wurin da nake kasuwanci kuma ina sa tallace-tallace domin inganta kasuwanci na kuma mutane na ganin yadda kasuwanci na yake ba tare da wani abu wanda ya shige musu duhu.

Na fi da son kayan zaƙi. A ko da yaushe ina shan kayan zaƙi domin ina son zaƙi ne kuma bakina na son daɗi. A ko da yaushe idan na samu kayan zaƙi ina yawan shan su ba tare da na so kayan da ba su da zaƙi ba. A ko da yaushe su kayan zaƙi gaskiya ina son su matuƙa kuma ina yawan shan su. A ko ina na gan su ina saye domin na sha.

Ina cin tafarnuwa a ko da yaushe. A ko da yaushe ina cin tafarnuwa ne saboda tana ƙara lafiya kuma tana ƙara inganci ga abinci. A ko da yaushe tafarnuwa wani abu ne wanda ke sa ƙanshi ga abinci kuma mutum idan ya ci ta zai ji ƙarfin jiki kuma tana ƙara lafiya ga kai, tana ƙara ƙwaƙwalwa. A ko da yaushe tafarnuwa tana ƙara inganci ga mutum.

Eh ina fatan samun cinyawa. Akoda yaushe ina mai alfahari idan na samu cinyawa kuma ina son in same ta kuma zan yi amfani da ita yadda ya kamata musamman a wannan zamanin. Idan nayi amfani da ita yadda ya dace kuma zan samu ci gaba a rayuwata. Akoda yaushe ina mai alfahari da in sami wannan cinyawa ɗaya kuma zan yi alfahari da na same ta akoda yaushe.

Ina tsarkake gidans sau biyar. Dalilin da yasa nake tsarkake gida sau biyar shine domin a koyaushe gida na zamanto mai tsafta kuma ya zamanto ba ya ƙazanta. A koyaushe tsarkake gida yana da muhimmanci kuma ana samun tsafta kuma ba za ka samu da cuta ba. Amma idan ba ka tsarkake gidanka za ka samu cututtuka da dama a cikin gidanka.

Na fi da son yadi da babban riga malum-malum. Akoda yaushe ina alfahari da na sa su, sabili da su ne kayanmu na al'ada kuma gaskiya suna yi min kyau. Ina matukar son in sa yadi da babban riga malum-malum. Wayannen tuwahi ne na kamala kuma tuwahi ne na shiga ta mutunci. Akoda yaushe mutum ya sa wayannen tuwahi ana ganin shi da mutunci sosai.

Ina juyowa barkono mai yaji. Akwai da yaushe idan ina juyowa barkono mai yaji, shi ke nuna cewa ni namiji ne kwan jarin sata ce. Akwai da yaushe shi barkono mai yaji ba za ka ji ajin shi ba idan kai na ana da juriya. Akwai da yaushe ni mai juriya barkono mai yaji ne kuma ina jin daɗin cin abinci da barkono mai yaji.

Ina tafiya ne samun mota. A koda yaushe idan zan je wuri, zan shirya, in shirya da wururi domin in fuskance inda zan je. A koda yaushe shirya da wururi yana taimako na domin in tsaya a duk inda nake so da wuri. Kuma wannan yana taimako na in sa mota ta mu in shirya mu mota ta har in bincika lafiyarta. Koda yaushe wannan yana taimako na domin in je wuri da wururi.

A kullum ina kulle ƙofa. Dalilin da sa nake kulle ƙofa, kulle ƙofa yana ɗaya daga cikin mataki na tsaro. A koyaushe na kulle ƙofa tana ɗaya daga cikin lokacin da nake kullewa sabili da idan dare ya yi na kulle ta ba wanda zai shigo. Sannan ko na ajiye abina idan na kulle ƙofa ba wanda zai shigo har ya ɗau abina. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake rufe ƙoha sabili da in kare kaina.

A kodayaushe ina son in ciyar da guruna a gida. Saboda a kodayaushe na ciyar da hutuna a gida yana ƙara min zamantakewa sannan kuma ina jindaɗi, idan na koma gida tare da cikin ahali na. A kodayaushe shi hutu a gida wani abu ne mai muhimmanci kuma yana ƙara min kwarin gwiwa na a kodayaushe.

Eh ina jin kukan zakara a kullum. Ko da yaushe idan safiya ta waye da subahin za ka ji zakara na kuka saboda wannan al'ada ce ta zakaru. Ko da yaushe idan subahin ta yi za su yi kuka. To wannan amma mun saba da shi. Ko da yaushe idan safiya ta waye za ka ji kukan zakara.

Takalma na nufin suna fiye da son takalmi rufe. A koda yaushe takalmi rufe takalmi ne waɗanda suke fitad da mutumin da kyan shi. A kodabyaushe ina son sa su sannan kuma suna yaman kuma koyaushe a komi kana a yi da takalmi rufi. Idan ma gudu ya kama zaka iya gudu da su ba tare da son cire ba. Wannan takalma suna taimakawa mutum domin yayi yayi tafiya yadda ya kamata kuma zai iya gudu a ko wane lokaci.

Eh abinda nake yi da yamma ina na ɗibi sakonni. Ako da yaushe na, ina na karɓi waya ta da yamma domin in ɗibi saƙonnin da suka shigo min, in yi abubuwan da suka shafi haɗaka da social media. Ako da yaushe idan yamma ta yi ina shiga social media, in yi chatting, in ɗibi saƙonnin da suka kamata, in ɗibi sannan in yi ayyukana ta hanyar da ya shafi haɗaka waya.

Eh dangantakar mu da abokai dangantaka ce ma kyau kuma mun yarda da junanmu. A kodayaushe idan ba ka yarda da abokin ka ba wannan dangantaka ba me kyau ba ce. Kuma mun zamanto masu jajircewa domin mu taimaki juna kuma mu fadakar da juna. A kodayaushe mun zamo masu fada ma abokanan mu gaskiya. A kodayaushe idan ba ka gaye abokin ka gaskiya wannan abotar ba ta cika abota ba.

Eh a ko da yaushe nakan sanya hulla. Saboda hulla wani abu ce wadda mutum idan ya sata yana ƙara mashi kyau sa. Kuma hulla wani abu ce wadda ke kare mutum daga sanyi ga kanshi. A ko da yaushe idan mutum ya sata gaskiya zai ji dadi sosai kuma za ta kare shi daga shan iska ko kuma sanyi ga kanshi. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da hulla ke taimakawa mutum da kanshi.

Ina wanke kayayyaki duk sati. Wannan yana taimaka min domin idan na tara kaya, in saya, in samu lokaci, in natsu domin in sa lokacin da zan wanke su. Wannan lokaci yana taimaka min domin in yi ayyukan da ya kamata in yi. Kamin wannan lokacin na san kawai yi wanki ne ya kamata in yi domin in gyara kayayyaki na.

Eh ina jagoranta mutane ne amana rikon amana. Akwai yaushe mutum ya zama mai adalci kuma mai rikon amana, kodayaushe mutane ba za su bashi matsala ba kuma za su ji daɗin yadda yake jagorantar su. Rikon amana wata abu ce wadda idan mutum yana yi shi kuma zai cigaba kuma ba zai yi taɓe ba. Akoda yaushe idan ka zama mai rikon amana za ka ji daɗi yadda za ka jagoranci ka.

Ina karɓar bakotahanyar ta rera yarshi kuma yana sake mishi huska a kodayaushe. A koyaushe bako yazomin ina ta rera yarshi kuma ina sake mishi huska kuma zamba shi a abinci domin zanna mu yi hira mu tattauna abubuwan da suka kamata. A koyaushe wannan yana da ga cikin abin da bakwai ke niso.

Eh dangantaka ta da makwabta dangantaka ce mai kyau kuma muna son juna muna da ruwan amana. A koda yaushe idan mutum yana zama da makwabci yana da kyau ya nuna jajircewa da rukon amana kuma a kod yaushe shi makwabci abokin zama ne kuma yana da kyau mutum ya ɗauki makwabcinsa a matsayin ɗan uwa. A koda yaushe shi kaɗau makwabcinka zama ɗan uwa za ku ji daɗin makwabtaka sosai da sosai.

Bana kuka lokacin da an kai ni albashi. Hakko da wuce ni mai jajircewa ne. A kowane hali ina da dauriya kuma ba zan kuka ba saboda an yanke min albashi. Hakko da wuce na zama mai juriya kuma ina mai jajircewa. Ni ma mai ba mutum shawara ne a kan kada ya yi kuka ya zama mai jajircewa a rayuwarsa.

Ina kallon waya tsawon sa'o'i goma sha biyu, sabili da waya ita ce nake neman kuɗina. A koda yaushe waya ita ce nake neman kuɗi kuma ita ce abin da nake samun labarai ingantattu. A kullum idan ina shiga wayata ina jin daɗi kuma ina samun abubuwan masu inganci kuma ina samun rahotanni masu kyau.

Ina kare wayata daga ƙwayoyin cuta. A koda yaushe nakan bi hanyoyi masu inganci domin in kare wayata daga samun kwayoyin cuta. A koda yaushe hanyoyin da kake kare wayarka daga kwayoyin cuta suna da mahimmanci mutum ya kare wayar shi. Saboda idan ba ka kare wayarka daga kwayoyin cuta ba za ta iya mashi, illa kuma za ta iya sa maka kwayoyin cuta wadanda ba za ka iya magance wannan matsalolin ba.

Eh ina son ayabar aful. A koyaushe ayabar aful suna taimakawa domin in ji ingancin wajan kuma ji daɗi. A koyaushe ayabar aful wani abu ne wanda ke taimakawa mutum gefen lafiyanshi. Musamman idan ba ka da lafiya idan karashen ayabar aful yana taimakawa domin ka ji daɗin bakinka.

Ina amfani da app ɗin Messenger. Wannan app ɗin yana taimaka min domin in tattara bayanan message na kuma yana taimaka min ba tare da wani abu ya sami saƙonni na ba. Koda yaushe wannan yana taimaka min domin in da na ajiye saƙo, zan gani shi ba tare da wani ya bin ciki miya wa ya kuma wani ya gan shi ba kuma wani ya taɓa min shi.

Ba na duba tattalin kuɗi. A koda yaushe ina fito in yi abu mai muhimmanci. A koda yaushe ni ina mai bukata in yi abu mai muhimmanci ba tare da wani abu ba. A koda yaushe abu mai muhimmanci shine kan gaba a rayuwa. Idan mutum ya sami kan shi ya yi abin da ba ya da muhimmanci, zai ga yana ta wahala ne a rayuwarsa.

Ina sasanta rikici ta hanyar jin bahasi. Ko wanne fanni yana riƙewa mutum ya ji bahasin shi. Ko wanne mutum ya yi bayanin shi. Tananne za ka gane wanda a da gaskiya daga nan sai ka bi ta hanyar da za ka sasanta su. Hakuri, shajin bahasi shi ne kan gaba ga komai idan ana rikici.

Ba na fiki son tu'afi. A koda yaushe ni gaskiyar mutum ne wanda bai damu da wani tsawon rayuwa ko kuma wani abu wanda bai da muhimmanci ba. A koda yaushe ina ɗibi abin da ada muhimmanci ne a rayuwata. A koda yaushe ina ɗibi abin da baya da muhimmanci domin in tabbatar shi. A koda yaushe ɗibi abu mai muhimmanci shi ne a kan gaba ga komai.

Eh ina shan ruwa mai sanyi. Akodayaushe innaje wurin ƙallon ƙallon ƙafa na yi ƙwallo yana jan shan ruwa. Akodayaushe idan nasharuwa mai sanyi yana taimakamin domin inwarware za fi jikina ko kuma kishin ruwa. Akodayaushe ruwa mai sanyi yana taimakawa mutum domin sanya ya zuciya shi. Wannan yana ɗaya dagacikin dalilindaya sa na ke shan ruwa mai sanyi.

Ba na rage riga a aljihu. A rike riga a aljihu ba abu ne mai mahimmanci ba. A koda yaushe ina a diba abu mai mahimmanci domin in jira in yi shi. Ko da yaushe abu mai mahimmanci shine kan gaba a rayuwa. Idan mutum ya kama harkar shirme, to wannan ba zai cika ba a rayuwar shi ba. Abu mai mahimmanci shine kan gaba. Ko da yaushe ka ɗibi abu mai mahimmanci kace keda.

Eh ina amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya yana da matuƙan amfani kuma suna da daɗi sosai. A koda yaushe in muka je ƙauye muna zuwa rijiya domin mu ɗebo ruwa mu sha. Gwanin ruwan rijiya gaskiya suna da daɗi summa fi na famfo daɗi. A koda yaushe gaskiya ruwan rijiya suna da inganci kuma suna da daɗi, ba su da matsala.

A ko da yaushe ina cin abinci a misut evolina na gurun aiki. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ina ba aiki na mahimmanci ba na fita. Idan na ci abinci a gurun aiki na, ko da yaushe ina sauri in gama abinci in ci abinci domin in cigaba da aiki na a kan lokaci. Amma idan na ce sai na fita zan ci abinci yana ɗaukan lokaci gaskiya.

Eh, ina tofa miyo a wajen gida. Akwai duk wacce tofa miyo a cikin gida yana jawo illa, zanna kuma wannan ƙazanta ce. Idan zan tofa miyo ina zuwa a wajen gida ne domin in tofa miyo dina. Wannan yana taimaka mini don tsabtace gida kuma ba zai kawo min cuta cikin gida ba. Miyo ƙazanta ce kuma cuta ce wadda bai kamata a zubar da shi a cikin gida ba.

A koda yaushe murya ta a hankali ce, sannan murya da ƙarfi ba abu ne mai hankali ba. A koda yaushe ana son kowane mutum ya zanna da murya yadda take a hankali ba tare da yasa murya shi da ƙarfi ba. Gaskiya ni murya ta a hankali ce batada ƙarfi. Kuma ina jin daɗin amfanin da ita a haka.

Mahaifina shi ne yake ƙarfafa min baya, kuma ina jin daɗin ƙarfafa min bayan da yake yi. A koda yaushe ya kan sa ni in jajirce kuma in zamo mai gaskiya da rikon amana. Wannan na taimako na domin in riƙe gaskiya, in riƙe amana kuma yana taimako na domin in jajirce da kowane irin aiki na sama gaba.

Yana magance matsala loli ta hanyar natsuwa da jajircewa. A koda yaushe idan matsala ta faru, nakan tsaya in yi tunani in MD bi abin da ya kamata a ce na yi. A koda yaushe natsuwa da jajircewa da tuna abin da ya kamata yana taimakon mutun domin ya magance kowace irin matsala da ta shafi aikin shi.

Eh ina ajiye takardun aikina ne a cikin lokan da nake aiki, wannan yana taimaka wa takarduna ba tare da suɓaɓɓace ba. Akoda yaushe na kai suna ajiye, ina tuna inda na ajiye su kuma ba zan sha wahala neman su ba. Wannan da nake ajiye su a cikin loka yana ɗaya daga cikin abin da ke taimaka min ba tare da na sha wahala ko kuma na yi binciken su inda bai kamata ba.

Eh ina da dabbar gida. A kodayaushe ina kiwon dabban gida kuma gaskiya ina jin daɗin kiwonta. Dabba gida wata abu ce wadda idan mutum na kiwonta zai ji daɗi sosai kuma zai samu nama. Dabba gida dabba ce wadda take saboda mutum kuma kiwonta kiwo ne mai mahimmanci domin za ta haifi kuma zai samu riba sosai.

Eh ina kunna tsaron baturi kuma yana taimako na sosai domin kare kaina daga haɗari ko kuma cuta-suwa. Wannan tsaron baturan gaskiya yana taimako na sosai kuma ina jin daɗin amfani da shi a ko da yaushe kuma ba kowane mahaluƙi zai iya tinkaro ka ba idan ka kunna shi kuma zai kare ka daga haɗari.

Eh ina amfani da gidan sauro net kuma yana taimaka min domin in kare kaina daga cizon sauro. Wannan abu ne wanda idan ka sashi sauro ba zai iya shigowa ba kuma ba zai iya tonkaroka ba kuma yana maganin sauro kuma ba zai bari malaria ta kama ka ba ta daga wadda ta shafi cizon sauro.

Ba na son cin abinci a titi. A ko da yaushe na fi son in zanna inaso n ci abinci a gida ko kuma a wurin aiki. Cin abinci a titi gaskiya ba abu bane waɗan na saba da shi. Na fi da son ko dayaushe in samu wuri in natsuu a gida ko kuma a gurin aiki wannan na taimaka min da inganta lafiyata.

Ina duba sakonni a wurin aiki kamar sau goma. Wannan yana taimaka min a wurin aikina kuma haka yana inganta min aikina. A koda yaushe sako ya shigo zan natsu in karanta in ga abin da ya kamata a ce na yi da sakon da ya shigo. Kowane sako yana da mahimmanci da cewa in duba shi in ga abin da yake faɗakarwa akai.

A lokacin da babu wuta ina amfani da wayata ne domin in tini halakantar shafi social media. Ina bibin abubuwan da suka shafi ayyukana, akan wayana ne kuma gaskiya ina jin daɗin amfani da wayana kuma yana inganta min. A ko da yaushe idan ina aiki da wayana yana tuna min da lokacin da ina aiki ba tare da na wahala ba.

Eh ina son ɗaukar hoto a ko da yaushe. Ɗaukar hoto gaskiya abu ne wanda nake so kuma ina rayin shi. A ko da yaushe dai na ɗauka hoto, na kan ji wani yanayi na daɗi kuma ina son ɗaukar hoto gaskiya kuma na iya ɗaukar hoto gaskiya musamman idan akace maka lokacin bukukuwa ne.

Ina magance damuwa na ne ta hanyar dibin abin da ke damuna kuma zan tsaya in natsu domin in ga me yake damuna domin in magance koma me yake damuna. Natsuwa yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka ma kowane ɗan adam domin ya magance matsalolin shi. Matsala wata abu ce wadda damuwa ke kawo ta amma idan ka natsu zaka kare kanka daga wannan damuwa.

Ina jin daɗin tuwon kullu. A koyaushe na ci shi gaskiya ina jin daɗi kuma ina alfahari da na ci shi akoda yaushe kuma tuwo ne wanda ke taimaka min ga lafiyar jikina kuma ina jin kuzari idan na ci shi. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na ke ci a abinci gaskiya masu inganci masu gina jiki a koyaushe.